Kana cimma manufa tallace-tallace, kana cimma manufar tallace-tallace, kana cimma manufar tallace-tallace. Haka iya bada hajan ka a makatalle a koda yaushe saboda kasamu ciniki a duk sanda kake so.

Menene yake saka kayi dariya? Mene ne yake sa ka yin dariya? Mene ne yake sa ka yin dariya? Abubuwan da suke sa in dariya sune wanda za ka ji a koda yaushe kana cikin annashuwa kamar ama abu na farin ciki na jin daɗi.